Yaya kake zubar da shara? Eh to, a hausance idan aka ce zubar da shara, ana nufin how do you, how do you throw your dustbin ko kuma how do you manage your dustbin or your, your, your refuse. Shara tana nufin dust ko a ce dustbin da turanci. Saboda haka idan aka ce yaya kake zubar da shara, tambaya ce ake yi wa wanda yake tara shara sannan yake zubar da ita. Sannan ana nufin shara ko ta gida ko ta ɗaki ko kuma ma dai ta ko wanne waje. Yanda ake zubar da shara hanyoyi ne daban-daban, tunda sharan ma ita kanta kala-kala ce. Saboda na farko da akwai shara irin wacce za a ce shara ce ta ledoji da kuma shara wacce ta cikin ɗaki ce aka yi. Sannan kuma akwai shara wacce za ta kasance ta bayan gida. Sannan kuma da akwai shara wacce za ta kasance ta chemist ko kuma ta asibiti. Saboda haka, zubar da shara kashi-kashi ne. Na farko dai idan misali na fara shara ne daga cikin ɗaki. Idan na sharo ɗakina, s zan zo na zubar da wannan sharan ne cikin kwalin zubar da shara ko kuma nace kwandon zubar da shara. Sai kuma idan ya kasance na zubar da sharan ɗakin nan daga ɗaki sannan na zubar da ita a cikin kwandon zubar da shara. So idan wannan kwandon zubar da sharan ya taru, so shi kuma. Zan ɗauke shi ne, a'a ba ma haka ba sai na haɗa da sharar tsakar gida, da sharar ƙofar gida da sauran su, duk na zuba su a cikin kwandon zubar da shara ko kuma ace. Kwalin zubar da shara wato dustbin. Daga nan kuma sai a kwashe wannan sharan nan sai a tafi da ita bola, inda ake tara shara. Bayan an zubar da ita bola, su kuma. Masu kula da zubar da shara wato refuse management and sanitation board, su kuma aikinsu shine wannan sharan nan idan ta taru za su zo su kwashe ta sannan su je su kai ta. Lnda ake ƙona shara, ko kuma inda ake haƙa rami a ringa zuba sharan nan, ko kuma aje a kai ta inda ake recycling wato ake dawo, ake zagayawa a sake maido da kayan amfani yanda suke, kaman leda misali yanzun. Leda tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake iya ai recycling ɗin su. Ko kuma muce abubuwan da ake ƙara sarrafa su domin yin wani amfanin. Ba kawai aje a zubar da shara ba, a'a za a iya ai amfani da wannan sharan nan domin sake yin wani amfani. Sannan idan na zubar da sharan nan, bayan su waɗancan sun kwashe, sun je sun kai ta can, so kuma ana iya a kwashe wannan sharan nan a ƙona ta ko kuma a ƙona ta ko kuma ya zama na cewa an ibi wannan sharan an je an zuba ta a rami. Akwai wani abun da ake ƙone shara ko kuma ake kula da shara wanda ake kira da incinerator. Shi wannan incinerator ɗinnan ana tara shara ne a zuba a ciki. Da aka zuba a ciki, da aka zuba a ciki, yallaɓai barkada zuwa, da aka zuba a ciki sai a ƙona ta. Idan aka ƙona wannan sharan ba za a ƙara ganin ta ba. Saboda haka yanda nake zubar da shara kala kala ne. Na farko dai ina iya na zubar da shara, ko dai na share ɗakina, na kwashe wannan sharan na zuba a dustbin wato kwandon shara kenan. Ko kuma na ibi wannan sharan nan na je na kai ta bola idan ta taru kenan. Sannan kuma yanzun tunda zamani ya ci gaba akwai masu yara da suke yawo da, da wheelbarrow wato kura kenan suna ibar shara suna zuwa su zubar da ita. Idan suka je suka zubar sai a basu kuɗi. To yawanci yanzun gaskiya a arewacin Najeriya, mutane sukan ba wa waƴannan yaran kuɗi tun daga kan naira ɗari, naira ɗari da hamsin ko naira ɗari biyu domin su je su zubar masu da shara. Saboda wannan yana da sauƙi saboda ka, kana gidanka za a zo a ƙwanƙwasa ma. Bayan haka kuma akwai irin motocin zubar da shara waƴanda suke bi layi-layi ko kuma su bi gida-gida suna ƙoƙarin su kwashe, su kwashe sharan gidajen mutane. Idan suka kwashe sharan gidan mutane sai su je su zubar da ita su ma a inda, a inda ake zubar da shara mai yawa. Saboda haka irin waɗannan kamfaninnikan na zubar da sharan nan su kuɗi ake biyan su. Idan aka biya su kuɗi, to kusan ina ga duk ƙarshen wata ne zan iya cewa suke zuwa, sai mutum ya bar kwandon sharan shi a ƙofar gida. Idan ya barshi, suna zuwa za su ɗauki wannan kwandon zubar da sharan sai su zuba a cikin motar zubar da sharan nan. To su kuma waƴannan ina ga kamar duk wata-wata ne kaman ake biyan su. Eh wata-wata ne kaman ake biyan su. Su ma suna taimakawa mutane wajen zubar da shara tare da tsaftace muhalli da kuma.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Em, na farko dai yanda nake zubar da, yanda nake yanke shawara a wajen aiki ya danganta. Eh, wajen aiki dai waje ne wanda yake kasancewa wajen da mutane suke so, ya zamana cewa suna gudanar da al'amuransu masu kyau. Yanda nake yanke shawara a wajen aiki shine ina zanmowa, ina bin ra'ayin mutane majority ko kuma nace bana yin abu na sarrai. Ina yin abu wanda mutane da yawa za su ji daɗin wannan abun musamman a wajen aikinmu. Wannan shine yanda nake bi domin yanke shawara a wurin aiki.

Kana fin son zama a kujera ko tabarma? Wannan tambayan ya kamata ta zamo ka fi son zama a kan kujera ko a kan tabarma? Na farko dai gaskiya ina son zama a kan kujera musamman idan ya kasance ba a gida nake ba. Sannan zama ma akan tabarma shi ma yana da daɗi amma dai zama akan, zama akan kujera yaɗan fi daɗi musamman idan ya zamana cewa wannan kujerar da zan zauna, zan jingina a kanta. Ina matuƙar son wannan gaskiya.

Wane malami kake fi so? Aaa tambayan ya kamata ne ace ta zamo wane malami ka fi so? Aaa malamin da na fi so shine malamin da ya san me yake yi sannan kuma malamin da yake eee zage gaskiya, tsurarta ba malamin da yake da son rai ba. Shine malamin da na fi so. Sannan kuma ina son malami mai fahimta.

Menene burinku a aikin? Eh, wannan tambayan ya kamata ne ace ta zamo menene burinku a cikin aiki. Burina a cikin aiki shine na kasance mutum mai fahimta, sannan kuma mai yin aiki da 'yan uwansa yanda ya kamata. Sannan kuma mutumin da aiki baya bashi wahala, sannan kuma baya sashi ciwon kai. Shine kalan aikin da na fi so.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Ana tambayar mata ɗan bani dariya. Ai riƙe lema lokacin ruwa. Dole ne gaskiya, saboda riƙe lema lokacin ruwa yana taimakawa mutum wajen hanashi, eh, jiƙewa dakuma ruwa ya taɓa mutum. Saboda haka ina madikar son riƙe lema lokacin ruwa.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo. Eh ina raba wurin da nake a yanar gizo saboda ay ba kullum ne nake kasancewa waje ɗaya ba musamman idan ina yin browsing ko kuma ina yin wannan eh ko chatting da nake yau idan na yi WhatsApp gobe zan yi a Facebook jibi zan yi awani waje da sauransu saboda haka ina rarrabawa gaskiya.

Wane shago kafi kakefi, kakefi zuwa? Tambayan nan yakamata ne ta zamo wane shago kafi zuwa. Akwai shagon Dayyabu a unguwar mu. Shagon da na fi zuwa kenan. Saboda shagon Dayyabu shago ne da duk abin da ka je nema ba za a ce babu ba. Sannan kuma shagon Dayyabu yana da matuƙar saukin kaya. Wannan dalilin ne ya saka in dai zan je siyayya to shagon Dayyabu nake zuwa. Saboda Dayyabu ya iya tarban customers sannan kuma yana da arha kaya sannan kuma yana da kirki.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake ajiye kuɗi ya danganta. Idan kuɗina da yawa ne, to ina ajiye su a banki. Idan kuma in kadan ne ina iya in cire su a aljuhu sannan kuma idan kuɗin da zan daɗe ban yi amfani da su ne ba, ina ajiye su a dala. Saboda dala kuɗi ne wanda bata da saurin karyewa kaman nera. Saboda haka ajiye kuɗi ya danganta da yawan kuɗin. Sannan kuma da na tsawon wane lokaci zan ajiye wannan kuɗin ba tare da na yi amfani da su ba.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Wannan tambayan tambaya ce mai sauƙi, wato kuna amfani da ruwan rijiya? Muna yin amfani da ruwan rijiya amma rijiyar da take da tsafta sannan kuma rijiyar da ruwanta yake da daɗi. Tabbas muna amfani da kalan wannan ruwan saboda rijiya tana ɗaya daga cikin hanyoyin da take ba da ruwa mai kyau, sannan kuma ruwan da ba sai an tace ba kawai mutum zai sha ne ko kuma haka mutum zai yi amfani da shi ko girki ko wanki ko kuma sauran amfanin gida.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Ina sanya tunatarwa don ayyuka. Abin da ake nufi da tunatarwa don ayyuka shine alam. Ina saka tunatarwa domin ayyuka tun daga kan tashi daga bacci. Alam ne yake tashina daga bacci. Sannan kuma bayan alam, sannan idan zan tafi makaranta ma ina saka tunatarwa domin na tashi da wuri saboda kanna makara. Tabbas ina yin wannan saboda saka tunatarwa domin ayyuka yana hana mutum ya manta da abin da yake so.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Tallace-tallace yana nufin advertising a yaren Turanci. Saboda haka ana nufin do you, do you get any feedbacks for advertising? Eh, ina ganin ina cimma manufa domin tallace-tallacen kasuwanci na da sauran su.

Kana yin kiran bidiyo? Kiran bidiyo yana nufin video call. Eh ina yin kiran bidiyo, wato video call ina yi gaskiya saboda, ah musamman idan mutum ya kasance yana nesa da ni ko kuma mutum yana kasar waje, nakan kirawo mutum video call. Saboda kiran video call yana bani dama na ga mutum.

Wanne irin yanayi kake fi so? Tambayan ya kamata ne ta zama wanne irin yanayi ka fi so. Irin yanayin da na fi so shine yanayin damina amma kuma ba ko yaushe ba. A farko dai muna da yanayi guda uku, muna da zafi, muna da sanyi, muna da damina. Ah sanyi yana takura mun, yana sakawa dole sai na ringa sa kaya masu nauyi. Shi kuma zafi yana hana mutum sakat saboda da zafi mutum baya iya barci me daɗi. Damina kuma ita matsalar ta shine idan za ka fita za ka iya ka jiƙe. Saboda haka ina son yanayin damina saboda ta ɗan fi su.

Kana lulluɓe da bargo? Tambayan ya kamata ni ta zamo kana lulluɓewa da bargo? Eh, ina lulluɓewa da bargo saboda idan har da akwai sanyi to lulluɓa da bargo kusan zan iya cewa ya zama dole domin kariya daga sanyi da kuma sauro. Saboda haka ina lulluɓewa da bargo kusan koyaushe gaskiya.

Kana kunna tsaron baturi? Alarm ke nan ko kuma ace jiniya. Ina kunna tsaron baturi musamman idan zan yi isa da gidana. Ina kunna tsaron baturi saboda duk lokacin da wani wanda ban san ko waye ba ko baƙo ko ɓarawo ko kuma wani mutum wanda zai cutar da ni ya zo kusa da ni, wannan baturin zai yi ƙara na ji.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nawa ne nisan tafiyar da kake iya yi da ƙafa haka ya kamata tambayen ta zama. Eh to ina iya yin tafiya mai nisa da ƙafa kamar awa tal, awa ɗaya ko kuma awa uku. Ya danganta, dan na taɓa zuwa matun daga Kano zuwa har Zariya ƙasa. Saboda haka zuwa tafiya mai nisa a ƙafa ba sabon abu bane a wajena saboda ina kasancewa mai yawan tafiya a ƙasa.

Kana amfani da sauro net? Ina amfani da maganin sauro ko kuma ace gidan sauro na net domin ɓoye kaina ko kuma kare kaina daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro malaria. Kullum a cikin net nake kwana.

Eh a ya danganta dai.

Zafi. A'a, yaron da ya zafi ina? Ai, zafin ne ma ya koro ni. Wallahi zafin ne ya kori ni waje. Ai, ai gaba ɗaya ji nai ɗakin ne akwai zafi shiyasa nace bari na dan fito waje kafin na sha iska. Ok ne.

Ana iya amfani da kwamfuta, eh mana ina amfani da kwamfuta, ai sosai ma ina yi, tunda kullum ina yin assignment da kwamfuta.

Karatu ƙafin yin ka kwanta. Ehmana kullum ta Allah ina yin karatu kafin in kwanta saboda yin karatu ƙafin mutum ya kwanta yana sa mutum ya riƙe karatun da akayi. Saboda wata yin takwalma waye lokacin muɗubi.